Eh, akwai abincin da na fi so gaskiya. Na fi son, akwai abincin ana cewa sinasir. A area namu na fi son sinasir sosai. In na samu sinasir zan ci sosai. Ina son sinasir fiye da kowane abinci gaskiya. Sinasir ɗin saboda akwai daɗi na sosai. Amma dai ba na kullum ba.

A ba in da nake so in ciyar da hoto sai cikin a garinmu inda nake ko kuma in ce gida. Zan je in huta sosai, in wala kuma in kai ziyara duk wurin da nake so zan tafi zan tafi. Akwai ziyara a cike a cikin hutu sosai. Kuma in akwai kasuwanci zan je in yi kasuwanci na a gefe kafin lokacin aiki.

A kullum ina fara aiki karfe bakwai da rabi zuwa karfe takwas. Eh, shine lokacin fara aikimu anan wajen. Bakwai da, biya dai daga dai karfe bakwai, bakwai da rabi zuwa takwas. Eh, takwas na shine karshe karshe. Zamu fara aiki a kullum.

Ina bayar da ra'ayi ne sai wani abu ya faru tukuna. Ra'ayi shine a kan kullum ina bayar akan bin doka, a bi doka, a yi aiki mai kyau, mu zauna lafiya. Haka nake ba da ra'ayi a kullum. Ba wani irin ina cutar da mutane ko kuma ina tilasta ba. Ba na tilastawa, sai dai in na faɗa a bi ra'ayi, a zauna lafiya. Haka nake yi.

A lokacin dana ka mu da mura gaskiya fes abinda zanyi zan nemi maganin mura in sha. In na sha mura, in na sha maganin mura sai inyi bacci in samu lokaci in kwanta inyi bacci sai inyi farka. Idan naga ya dauke shikken in bai dauke ba sai in canza maganin mura din wani daban. Eh ya dinga na da irrin yana yi mura akwai wayoyin hanci, akwai mura mai ciwon kai, akwai mura mai kashe jiki yana yi ma zazzabi. To duka dai akwai magungunan shi sosai. Hmm.

Raguwar abinci yawanci idan abinci ya rage in akwai almajiri a eriyar da muke, akwai wani almajiri yaran da suke karatu a waje suna yin bara. Idan akwai za mu kirasa mu basu idan kuma babu sai muje mu baza ya bushe. In ya zama in ya bushe sai idan muna da dabba za mu ba dabba ya ci. Eh abincin dabba muke yi da shi yawanci.

Eh ina son kusa ta taga saboda akwai ventilation iska mai daɗi. Zama kusa da taga akwai daɗi sosai saboda iska ta wajen yake shiga kuma ta wajen yake fita. In kuma tagan akwai taga don washing akwai zai bada cross ventilation.

Eh sosai ma ina yi. Dan saboda gaskiya motsa jiki da safe akwai health benefit sosai. Yakan warware jiki, jiki zai zama normal. Ko irin kan mutum ya tashi a bacci in jikin shi yana ciwo-ciwo nan yayi morning exercise wannan to jikin shi zai normal. Zai yi kyau sosai sai yai wanka ya fita.

Eh ina iya duba RQ number sosai. Lambar RQ yana dubawa sosai kuma akwai yawanci RQ yana zuwa da barcode scanner. Eh za mu iya yin scanning ma idan mutum ba zai iya duba mai kyau ba dan saboda yana zuwa da option guda biyu, ko mutum yayi scanning ko kuma ya ɗauki lambar RQ ɗin ya yi copy ya yi amfani da ita.

A launi kala-kala bangon kowa da yanayin yadda yake so. Wani yana son milk color, wani yana son green, wani yana son white fari. To duk abin da ka ke so shi ne za ka yi. Babu na kala kaza, kala kaza, kala kaza. Kowa daban kolo kala-kala ne. Duk kalan da ya fi so akwai sky blue, akwai dark brown, milk color kala-kala haka ne. Shuɗin su shuu ne.

Sa hannu kawai ko wa da irin yanayin nasa, ko wa da yanayin yirin nasa, abunda ba zai manta ba zai sa ko kuma abin da ya koya. A bayarone za ka yi amfani da shi kawai zaka zana takarda. Wani zai fara daga farkon sunan shi, wani kuwa zai fara kawai duka abin da dai ƙwaƙwalwan shi ya ba shi shine zai yi. Ba a fayyace abu kaza, abu kaza ba ne.

Ina tabbatar da ingancin aikina bisa gani da ido. To idan sai bisa zahiri, sai na gani a zahiri, a nan ne nake tabbatar da ingancin aiki. Zahiri muna amfani da zahiri abin da ana yi muna kallo da shi ne in an yi mai kyau sai mu yaba in kuma ba ayi ba, ba za mu yaba ba.

Eh ina tafiya da sauri idan ina hanzari zan tafi wani waje. To dole zan yi sauri. In nayi sauri to zan samu, zan biya buƙatan kaina da wuri-wuri shi yasa wani lokacin na kan yi sauri. Ina tafiya da sauri sosai. Tafiya da sauri yana da kyau sosai akwai motsa jiki, yana motsa jiki kuma akwai amfani. Eh.

Rikici ina sasanta rikici ne, say na zaunar da mutane guda biyu. Mutane guda biyu gefe gefe in ka kira su ka zaunar da su a wuri guda, to a nan ne za ka sasanta. Zaka sasanta su ba za ka je wajen ɗaya ka barr ɗaya ba. Dole sai ka neme su duka biyu ma su yi faɗan guda biyu duka biyu sai kuma ka sasanta su.

Ina amfani da internet sau dayawa kullum kamar zai kai, zai kai kamar sau ashirin zuwa talatin haka kullum. Ina amfani da shi don amfani don yazo gaskiya a kullum ina buɗewa, a kullum ina amfani da shi kullum. In ban buɗe ba bana jin daɗi wallahi, wallahi in ban buɗe ba bana jin daɗi.

Eh gaskiya na fi son ice cream ɗin madara in zan samu. Na madara gaskiya yana kwantar mun da hankali sosai. Yana kwantar mun da hankali sosai na madara in na samu. Zan sha wallahi akwai daɗi sosai wallahi. Kuma musamman lokacin zafi ne mutum ya sha mai sanyi yana, yana kwantar mun da hankali sosai ni kam.

Ina son naman rago. In zan samu na rago ko na tinkiya ya fi mun dadi. Kuma na ji likitoci suna faɗa shi don an ce ba shi da illa, ba shi da illa sosai. Shi ya sa, shi ya sa na fi son naman rago ko kuma na tinkiya idan zan na samu ina so fiye da kowace irin nama ce.

Eh gaskiya muna da munafa na wata wata sosai. Mukan yi aiki a biyamu. Shine munafarmu na wata. In watan yayi za'a dauka kuɗin aikin da mukayi a bamu. Aiki ko na hannu ne, ko na gwamnati ne, ko na kamfani ne, ko ma wace irin aiki ce. Duk aikin da mukayi to muna da munafa akan wannan aikin mu samu kuɗi mu gina rayuwar mu ma.

Ah gaskiya ni ina ci da hannu ne yawanci. Chokali din ba kullum ba ne nake ci da chokali. Chokali ɗin jifa jifa ne gaskiya. Mu gaskiya a wajen mu al'adan mu ko in ce a addinan ce, mun fi so mu ci abinci da hannu ba da chokali ba. Da hannu muna samun lada sosai. Akwai lada ne sosai kuma. Chokali ɗin kuma idan muka fita mu muna cin abinci a restaurants ko zuwa wani waje na vacation, biki ko wani irin suna kawai haka, shi ne za mu yi amfani da chokali.

Na fi zuwa shagon kaya irin na snacks wannan. Zan je in siye su biscuit, irin su cake, irin su buns da dai sauransu haka. Ina zuwa ina siya su cinci, alkaki da wasu abubuwan irin su minti, chocolate. Na fi son zuwa shopping complex haka fiye da kowane shagon.

Gaskiya sai dai a waje. Waje nake fita nake tofa wa a cikin ɗaki ba zai yiwu ba akwai ƙazanta sosai. Inde za a tofa, miyau ne, yawu ne za a fita waje ne a tofa. Waje kuma a binne da ƙasa. Ba za mu abar haka haka a zahiri a waje ba. Bayan an tofa ɗin ma, ana binnewa muna saka kasa a kai mu rufeshi. Saboda gudun cututtuka ko wani kar mutum wani ya je ya taɓa.

Eh ina biyan kuɗi ta waya sosai. Ina sa kati, ina kira. Bayan haka kuma ina sa waya ta kuɗi ina siyan data da nake ziyartar intanet a kullum. Kullum sai na hau intanet na duba ko irin shatin na WhatsApp, social media duk da data ake amfani sai nasa kuɗi. Ina sa kuɗi a waya sosai kullum.

Abunda nake yi dan nishaɗi shine wannan idan ina ba da labari, labarin wani abu yafaru na dariya. To duk abinda na tuna zan ba mutane su ji don mu sha dariya nishaɗi. Musamman irin labarin comedy comedy haka na ban dariya. Eh ina gaya mutane ina jin daɗi. Wani abu ne yafaru na ban dariya to yana nishaɗantar da ni. Ai ai.

Ina son dafa ƙwai sosai, dan saboda ƙwai yana da amfani a jikin mutum sosai. An ce likitoci na ji suna faɗa an ce ƙwai yana ɗauke da kowane irin bitamin banda bitamin C. To ko dan bitamin na shima ya sa ina son dafa ƙwai. Yawanci ina son dafaffe. Muna ci a nan wajen mu, ko soyayya, muna, na fison dafaffe ɗin, saboda yana da amfani a jikin ɗan Adam sosai, shiyasa nake.

Kayan, kayan ɗaki na fi son irin kayan da ana sawa, ana fonisharin ɗaki dashi, kamar su wardrobe, gado, da mirror, da abun wurin ajiye takalmi. Komai ina so na, na katako kuma na fi so na wood katako, na katako na fi son irin shi.

Eh ina son kallon faɗuwar rana musamman da dare daga karfe takwas zuwa sama ina so sosai. Muna zuwa, mu bugawa a mini stadium irin kananan wanda ana yi wannan sports center, irin mini sports center kananan nan muna bugawa. Muna zuwa sosai, ina so sosai saboda shima yana motsa jiki sosai. Idan mutum ya buga ƙwallon ya zo yayi wanka ya kwanta zai yi barci mai kyau.

Eh ina kwana a ciki saboda akwai daɗi sosai mutum ya kwana a ciki. Eh ina kwana a ciki sosai. Dan saboda decorated room wannan ka gani akwai daɗi. Ko da dare ne ko da rana ne koma yaushe ne ma akwai daɗi sosai. Eh na fi son, na fi son in kwana a ciki sosai. Yana da kyau.